Aƙalla ina iya jefa dutse da nesa saboda ƙarfi ne gare ni ga hannuna. Hannuna ta dama akwai ƙarfi sosai. Lallai kan in na ɗauki dutse da hannunta ta dama nace zani jefa to in nayi jefan nan. Aƙalla jifan nan tana zuwa da nisa ba laifi saboda akwai ƙarfi ta musamman ga hannunta ta dama. Allah ya min ƙarfi ga hannunta ta dama sosai ba laifi. Kaga hannunta ta dama yanzu ace na ɗauki dutse yanzu nace ina so na je ha da ita. In na ɗauka haka nayi baya da ita na ƙab ƙab ƙab in nayi hip ina halba yanzu zaka tayi gaba. Ba maganan wasa ba ina rabaka ɗan kuwa. Jifa ta hannunta nisa ɗaya take zuwa wallah.

Eh, ina da app da yawa waɗanda nake amfani da su domin saƙonni. Kayan kamar akwai WhatsApp, shi ana amfani shima da shi, shi takamamme ai saboda saƙo aka yi shi. Ga WhatsApp ga Telegram, shi ma Telegram ta amma kayan WhatsApp da Telegram kusa abu iri ɗaya ta. Banbancinsu dai Telegram kamar ba ta hi ta daɗɗiya kuma ta hi ta ƙarfi. Da kana duba Telegram tana da features masu yawa. Akwai kayan amfani a cikin Telegram da yawa bisa ga cikin WhatsApp. Kaga kuma akwai su X da da yawan su amma waɗannan su aka fi sani. WhatsApp da Telegram shi kowa yafi sani sabida aika saƙo. Akwai har da Gmail. Gmail shi na mutanen da ne, amma mutanen yanzu ba yawanta amfani da shi.

Tofa na iya ɗaura ƙulli? Wato ƙulli na dambe kenan? A ce na naɗa hannunta nayi ƙulli da shi kaman zani dambe. Na iya mana. Waye bashi iyawa? An ce ko kuturu, ko kuturu shikan iya ɗaura ƙulli. Da hannun da wanda ban ya amma lallai ba laifi. Kowa da yanda shika iya aikin kai. Saboda haka nima na iya ɗaura ƙulli abin da ai kuwa rakowa ya iya. Ku kai ma ka iya ɗaura ƙulli. Haddain ya ɗure ka da hannunka, zaka iya ɗaura ƙullin ka kaima. Haddain ya ɗure ka da hannun ka, zaka iya ɗaura ƙullun ka kai ma. Zaka iya ɗaura ƙulli ko kuma ka ce naushi ba lallai ƙulli ba. Da wani lokacin ta ga kuwa rakowa da yanayin da ya san yake faruwa.

Eh Allah ina rubutu da sauri amma ba kullum ba. Akwai lokacin da akan yi rubutu da sauri akwai lokacin da kuma ba a rubutu da sauri ana yi a hankali saboda wasu lokutan rubutun basa san sauri. Na wasu rubutun in ka yi wasu da sauri, ba lallai ne su yi kyau ba. Saboda kullum haka ace. Kullum kai sauri, sauri, sauri ba ka da kwanciyar hankali. Ina kake zuwa? Saurin makaɗi. Saurin me kake, me kake tsammani zuwa ina kake? Amma kullum kabi hankali kwance ya fi kyau. Zaka ga mata gaskiya. Kai abu hankali kwance maka yanka kwance ba wata hayaniya, ba ka damu kowa ba, ba wanda ya dame ka. Ya fi kyau ga a ci. Kana abu kaɗan yana yana har har har har. A'a, hankali kwance kana aikin ka ya fi daɗi. Kana abu hankali kwance ko kai ma za ka ga yafi haske ya fi kyau. Saboda ko ka yi hankali kwance yana da mahimmanci wani lokaci. Kullum ma na wani lokaci ma.

Eh bel ina sanya ta amma ba kullum ba saboda ba ko wani wando duka wanduna ke amfani da bel ba. Wasu wanduna ta mazagi ne take amfani da, kaman wacce take jikina ma yanzu mazagi ta. Ba duka ba wanduna na ne yake amfani da belt ba. Amma duk waɗanda suke amfani da belt, ina ɗauki belt mai kyau, ta fata da tsohona yabani tana da ƙarfi sosai. In na sanya su zakaga ta riƙe sosai don riƙe ƙugu, kar wandon ya dinga zamewa shiyasa nake sanya belt amma sai ka sa wando me belt, wando ya kamata yana da belt baka sa belt ba ai sai zamewa kenan gaba ɗaya bazaka ji daɗin harka ba ai. Ko me kake ai zame wa zai ta.

Ina zuwa kasuwa duk ranar da na samu kuɗi da yawa in je in siyo kayan abinci. Kayan abinci da suka yi miya amma ka ga in na idda, siyan kayan abinci rana ɗayan, bawwasa canji zuwa lokaci ga lokaci in kayan miya ya ƙare nakan sake komawa kasuwa don kayan miyar in je in nemo kayan miya. Sai a yi girki, kaya girki bai yiwuwa in ba kayan miya. Dan me wani dalili zai sama kayi girki ba kayan miya. Me kake nema aka yi girki ba kayan miya? Ai ba zai yi daɗi ba amma girki ace kana girki, girkin ka da ka yi shi da kayan miya yauwa irin girki mai kyau kenan za ka wanke hannu ka yi girki mai kyau ka kashe kuɗi. Aƙalla ko ace cikin mako ɗaya ranan Asabar in je kasuwa in dawo. Ka ga ranan Asabar na je kasuwa na dawo, na yi abinci sai in yi miya. Daran cikin tukunya ka ga ranan Lahadi sai a yi wanki, sai a ɗiyu, ka ga sai an ɗumama taliya ko a sa taliya wuta ko shinkafa. Ka ga tun daga buzaniya kawai sai a ci.